Kana fin kuzari da safe ko da yamma? Ae gaskiya nikam ina fin kuzari ne da safe saboda ai idan safiya tayi gari ya waye nakan tashi ne nayi wanka naci abinci kuma duk lokacin da kaci abinci kowa yasan ai ka samu kuzari. Amma daga zarar yamma tayi ai duk abinda kaci ya riga da yayi ƙasa. Yanzu misali muna lokaci ne na azumi muna tashi muci abinci da misalin ƙarfe biyar. Zuwa biyar da yan mintina kamar a yanzu hakanan yanzu na gama cin abinci to gaka kenan idan yanzu naci abinci ai idan safiya tayi gari ya waye a lokacin da raguwar ƙarfina amma rana tana yi lokaci na tafiya kuzarina yana ƙara raguwa har zuwa yamma don haka gaskiya ni nafi samun kuzari da safe amma da yamma kuzarina ya rigada ya ragu kuma bani kaɗai ba duk mutane ma haka ne.

Kana jin tsoron kwari? Eh, ina jin tsoron kwari saboda a duk lokacin da aka ce ma kwari ba a bambance ma wanne kalan kwari ba ne. Kuma kowa ya san kwari abin tsoro ne. Yanzu misali in ka ɗauki kwari, maciji ai ƙwaro ne. To maciji in ya sare ka ai mutuwa za ka yi. Yanzu in ka ɗauki kunama, kunama ma ai ƙwaro ne. Ita ma in ta cije ka ai mutuwa za ka yi. Haka zaluka mesa ita ma ƙwaro ce. Ita ma in ta cije ka ai mutuwa za ka yi. Duk abun da aka ce kwari kuma ba a bambance ba wannan ya haɗa da komai da komai wani ƙwaro mai cutarwa. Haka zalika duk wadanda basa cutarwa. Haka zalika in ka ɗauki sauro wanda idan ya cije ka yake sa maka zazzabin cizon sauro shi ma ai ƙwaro ne. Kuma kaga ke nan dole ka ji tsoron shi saboda kowa ya san sauro mugu ne. Abanza ze zo ya sama cuta kazo kai rashin lafiya kai asaran kudi kuma kazo ka mutu kuma babu abin da ya ja ma in ba wannan ƙwaran ba. Dan haka gaskiya ni ina tsoron ƙwaro. Kwari ai abin tsoro ne. In ka ce ma ba ka tsoron ƙwaro to ai ka zama wani iri kaman ma ba ka san abinda kake ba saboda ƙwaro yana cizon mutum kuma ya cije ka zai sama cututtuka da dama har yakan iya kai mutum ma da ace mutum ya mutu. Yanzu misali aka ƙara ɗaukar ƙwari wanda suke lalata abinci. Yanzufa zaka ka je ka yi shukan kafa sai ka ga ƙwari na tsuntsaye sun zo suna ci ma abinci, su lalata mashi ko kuma a samu wasu ƙwari da ake kira da suna. Za ka gansu wasu 'yan mutsi-mutsi a Hausa muna kiransu da suna kamar muna kiransu dai da wani suna to wannan sunan da muke kiransu da shi fa in fasuka hau kan abincin kafa za ka ga suna rarike abincin suna cin shi suna cin shi. Haka duk ka ga sun lalata shi. Dan haka gaskiya ni kam ina jin tsoron ƙwari saboda ai ƙwari abin tsoro ne. In kacema baka tsoran kwari ai kaman ma baka san abinda kakeyi bane nikan gabsiya ina jin tsoron ƙwari. Kwari ai abin tsoro ne.

Kana da manufa na wata wata? Eh, ina da manufa na wata wata. Saboda idan aka ce manufa a Hausa, shine ana nufin kaman buri kenan. Kana da wani buri? Eh to gaskiya ni mutum ne mai manufa. Duk bayan wata ɗaya ina zama in rubuta manufa da nake so in cimma a wannan watan. Ba wai kawai in ringa rayuwa kalazaba ba a'a. Ina zama in rubuta munifana na wata wata. Kamar yadda nake rubuta manufana shine, na kasance ina aiki da Money Point saboda ina siyan musu da POS. To don haka duk wata nakan zauna ince to wannan watan POS guda nawa ya kamata in siyar? Sai in tsara ga guda nawa ya kamata in siyar? Sai in tsara wane gari da wane gari ya kamata na je na siyar domin na kai talla a siya. Sai na duba wannan lungu da saƙo zan kai domin a siya. Wannan a ɓangaren POS kenan munifana na wata wata. Haka zalika tunda ina sayar da ATM card nasu, shi ma nakan zauna na ce to a wannan watan ATM card guda nawa ya kamata na siyar? Idan na gano yawan ATM ɗin da ya kamata na siyar sai in ce to shi ke nan. Abin da za'a yi, zan zauna shi ma na gani duk wata ina zan shiga na je na saida wannan ATM ɗin. To haka nake yi a ɓangaren Money Point. Haka daga cikin munifana na wata wata, duk bayan wata ɗaya nakan yi ƙoƙari na kai ziyara wani guri da ban taɓa zuwa ba. Misali, ni mutumin Kano ne. Duk bayan wata ɗaya nakan yi kokari na ce to ba in je Kaduna. Idan na je Kaduna, ina ne ban sani ba a Kaduna. Sai in fara yawo in nemo inda ban sani ba. A lokacin da na fara zuwa Kaduna, na fara zuwa wata unguwa da ake kira da suna Tudun Wada. Duk akan tafiye-tafiye na na wata wata ko in ce manufana na wata wata. Lokacin da na je Tudun Wada na zauna, daga nan na ƙara komawa Kano. Bayan wata ya ƙara cika ina so in dawo ƙaracimma manufana, sai na ƙara dawowa Kaduna sai na je Kikinau. A Kikinau haka na ringa yawo na ringa sanin layuka kamar irin su Ibrahim Tayarot, kamar irin su Gwagwalada. Haka dai ne ta yawo dai ina ta sanin suna layuka irin su Gwanbarot, irin su layin Masaba a Kikinau. Haka dai ne ta yi domin na san layuka kuma wannan tafiye-tafiye na na munifa munifa ko wata na na munifa munifa ya cika. To haka nake yi ba wai kawai ina zama ba manufa ba. Duk mutumin da kaga yana zama ba munifa to ai mutum ne mara ilimi ko kuma mutumin da bai waye ba. Idan ka waye, ya za'a i ka zauna ace har wata guda baka da manufa. To gaskiya yin tsari na manufa manufa duk wata yana da matuƙar amfani saboda shine zaka mori lokacin ka da rayuwan ka kuma kayi amfani da damar da Allah ya ba ka. Amma in ya zama na cewa kai baka da manufa, kawai kana rayuwa ne kai dai ga ka nan. In ja, ka zama mara manufa kuma ace duk wata baka da manufa sai dai kai ta zama kawai mara manufa. Ai rashin munifa ma ace sai wata ɗaya ma. Ina ganin kamata ya ma a zane mutum a yi mai bulala. Ace sai ka kai wata guda baka da manufa. Ina ba zai yiwu ba.

Kana fin son fensir ko alƙalami? Eh gaskiya ni nafi son fensir akan alƙalami. Dalilin da yasa nafi son fensir akan alƙalami shine kuwa, ai shi fensir idan kai rubutu za ka iya gogewa da kilina. Amma alƙalami in kai rubutu ai ba za ka iya gogewa ba. To wannan dalilin shi yasa nafi son fensir akan alkalami. Dalili na biyu da yasa nafi son fensir akan alƙalami shine ai ni na karanci takanikal diroyin. Ina yin zane. Dan haka tunda ina yin zane kaga fensir ai shine abin zane na. Idan nayi zane na idan nai ba daidai ba zan iya gogewa. Amma in na sa biro na ce zan yi zanen gida ko zanen mota to ka ga in nai mistake ai ba zan iya gogewa ba. Wannan shine dalili na biyu da yasa nafi son fensir sama da alkalami. Kuma shi fensir ai yana da daɗin rubutu. Za ka ga da yara da manya kowa yana amfani da fensir. Amma alƙalami sai wanda yake babba wanda ya mallaki hankalin kansa shi ke amfani da alƙalami. Ni kan gaskiya nafi son fensir. Fensir ai yafi alƙalami. Ko a gurin siya fa kuɗin fensir bai da tsada amma alƙalami ai sai ka ji shi da tsada. Yanzu fa kuɗin alƙalami guda ɗaya za ka iya siyan fensir guda biyar ko guda goma da shi. To kaga me zai kai ni in ce nafi son alƙalami. Gaskiya ni nafi son fensir. Fensir ai yafi alƙalami. Ga daɗin rubutu ga shi za ka yi zane za kai komai, shi kuma fen, biro sai dai shi kuma alƙalami sai dai kayi rubutu. Amma ba za ka iya yin zane da alkalami ba. Taɓɓin jan. Ni na fi son fensir gaskiya fiye da alƙalami. Saboda ni tun ina yaro baban mu ma fensir yake sai muni baya sai mun alƙalami sai dai ya sai mun fensir.

Yaushe kake yin wanka? Eh, ni yadda nake yin wanka ai ya danganta da dalili. Ai ba a wanka dole sai da dalili. Ƴan-- lokutan da nake wanka na su ne, da farko nakan yi wanka da safe idan gari ya waye zan tafi ofis sai na yi wanka da misalin ƙarfe takwas na safe sai in ci abinci sai in tafi gurin aiki. Haka zalika idan na je gurin aiki na dawo da rana, in na dawo saboda na sha zafi a hanya sai na ƙara yin wanka da misalin ƙarfe biyu. Wannan shine wanka na na biyu. Lokacin da nake yin wanka na na uku shine da misalin karfe goma. Tunda ina da aure lokacin da zan kwanta da matata in ji daɗinta sai na samu na yi wanka ita ma ta yi wanka domin mu ringa jin ƙanshin jikinmu ba mu zo mu kwanta tare muna jin wari ba. Idan muka gama kwanciya, nai mata abin da zan mata sai da safe, da asuba idan ta yi sai na ƙara yin wanka da misalin karfe huɗu saboda ai zan je masallaci domin na yi sallah. Wannan shi ne lokutan da nake yin wanka na nikam.

Kana sanya hula? Eh, ina sanya hula. Ai ni mutum ne Bahaushe kuma duk mutumin da yake Bahaushe, barin ma wanda ake kira da suna Hausa fulani, ai mutum ne mai sa hula. Gaskiya ni kam ina sa hula sosai. Dan ni ba ma hula nake da ita ba, huluna nake da su. Duk kayana da mahaifina ya ɗinkamin ya kanyi ƙoƙari ya siyomin hula kalar kayana. Haka ni ma duk kayan da na ɗinka, na kan yi ƙoƙari na nemi hula kalar wannan kaya. Gaskiya ni mutum ne ma abocin sa hula. Dan ko a yanzu hakannan kaina akwai hula don haka, ni mutum ne mai son hula kuma ina sa hula sosai saboda na san darajar hula. A matsayina na Hausa Bahaushe, a matsayina na Fulani Bahaushe kuma ace ba na sa hula, ai ba zai yiwu ba ma. Kai ni fa in naji kaina ba hula gurin maigidan mu ma faɗa yake mun. Yace "Kai ina hular ka?" Sai in ce "wayyo ka yi haƙuri na manta tana gida ne." Sai in je in ɗauko hulana in sa. Saboda gaskiya mu al'adan mu ana sa hula. Dan ni fa huluna na suna da yawa. Ni ban ma san adadin huluna na ba saboda huluna na wasu lokutan nakan ba da su, wasu lokutan kuma nakan ajiye huluna na su ɗan huta. Amma tabbas ina sanya hula sosai da sosai. Ai ni ma abocin hula ne. To idan ma ka yi wanka ba ka sa hula ba, ai ba za ka yi kyau ba. Kai yanzu fa wannan zamanin da muke, idan kana yin wanka ka sa hula ko 'yan mata fa sunfi zuwa gurin ka fa. Sai ka ji ana "Haba ɗan uwana ina son ka fa." To meye dalili? Saboda wannan hula da kake sawa shine dalilin da za kaga ana sonka kuma in ka kasance kana sa hula, duk wani mutumin arziƙi ko babban mutum in ya gan ka yana ganin mutuncin ka zai girmama ka saboda ya san ka san abin da kake yi. Amma in kana yawo ba hula, ba ka sanya hula, ai mutane ma sesu rainaka ace wannan ma yaro ne. Amma duk mutum mai girma tun kama daga kan shugaban ƙasar Najeriya, gwamnan mu na jahar Kano da ta Hausa fulani dan haka dole mutun ya riƙa sa hula. Duk masu kuɗin mu da shugabannin mu, tun daga kan shugaban ƙasa abin da yayi ƙasa babu wanda ba ya sa hula. Kowa ka je ka gani za ka ga yana sa hula. Don haka, ni ma ka ga ai dole in ringa sa hula. Gaskiya ni ma abocin sa hula ne saboda ina son hula sosai da sosai. Kalan hulan da na fi so shine na fi son farin hula gaskiya saboda kayana farare sun fi yawa. A rayuwa na ina so na ga na sa farin tufafi, in sa farar hula a kaina, in sanya ta ta haye kaina sosai ita wannan farar hulan. In samu farin takalmi. Haka zalika. Hula ta biyu da na fi so, ina son in ga hula ta ɗan yi green haka, in sanya ta a kaina, in sa kayana, in yi wanka, in sa turare. Haba malam inna fito ka kalleni kaga hulan nan zaka ce kai gaskiya wannan dan gayu ne sabo fa da tsabagen sanya hula da akeyi yanzu idan kazo Nigeria kamar idan kaje jihar Kano zaka ga akwai masu sa jar hula. Duk wanda ka gani ya sa jar hula a Kano, to ɗan kwankwasiya ne. Tun kama daga kwankwaso wanda ya yi gwamna tsawon shekara takwas, ya yi sanata, ya yi ministan tsaro. Ko da yaushe da jar hula a kan shi, za ka ga yana sanya hula. Kuma duk wani magoya bayansa mai san shi, za ka ga shi ma wannan hulan yake sawa. Haka zalika. Idan ka ɗauki shugaban ƙasan Najeriya na yanzu mai girma Tinubu, shi ma akwai wata hula tasa da yake sawa. Akwai wani tambari za ka ga ɗan wani rawannai guda biyu yayi ƙasa, shine alamun hulansa. To duk wanda yake jam'iyar shugaban ƙasa tun daga kan shugaban ƙasa, deputy shugaban ƙasa, senate president, speaker, 'yan majalisu, gwamnoni, ciyammomi, kamsuloli kowa yana sa wannan hula. Kana ganin mutum da wannan hula a sanye a kansa, to ka san wannan ɗan APC ne. To haka muke sa hula fa. Muna sa hula sosai. Don haka ni ma ina sa hula tun da shugaban ƙasa yakan sa hula da 'yan majalisu da gwamna to ni da ba na cikinsu, ya za'ayi ace ba zan sanya hula ba? Ni kam gaskiya ina sanya hula saboda ni ma abocin hula ne sosai kuma ina son hula. Shiyasa na ke siyan huluna da dama domin na ringa amfani da su. Ba wai hula guda ɗaya ko biyu ba, a'a. Ina da huluna sosai wanda duk kayan da na sa ko wane kala ne, zan samu kalan hulan da ya dace na sa sai na saka. Ba wai ka ringa sa hula da ka duk hular da na samu kawai in ɗauka in sa ba a'a. Kowace hula akwai kayan da nake sa mata idan na sa farin kaya, na sanya farar hula. Idan na sa korayen kaya, na sanya kore hula. Idan na sa jajayen kaya, na sanya jar hula. Haka dai na ke rarrabawa kowane kaya ina sanya mai kalan hula.

Sau nawa kake share ƙura? Eh, ni ina share ƙura gaskiya ba adadi. Idan aka ce sau nawa kake share ƙura, ana nufin sau nawa kake yin shara kenan. Al'adan mu taba haushe. Ni kuma gaskiya sharan da nake ko share ƙuran da nake yana da yawan da ni kaina ban san adadi ba. Amma dai zan yi bayanin ta yanda nake share ƙura, ta haka ne zai gane mugane sau nawa nake share ƙura a rana. Amma dai na san adadin abun da nake share ƙura a rana zai iya kaiwa goma ko sama da haka. Don haka zan yi bayani ɗaya bayan ɗaya yanda nake share ƙura na. Yanda nake share ƙura na farko shine idan gari ya waye nakan zo na share ƙura na ɗakina gaba ɗaya. Duk wani abu da ke cikin ɗakina kama daga kangadon da na kwanta bacci, zan karkaɗe ƙuran da yake kai. Tiles ɗin da yake ɗaki zan samu abu-abun shara na share wannan ƙuran da yake kai sai na fitar da ƙuran zuwa waje. Kaga kenan? Wannan na share ƙura na na farko kenan. Share ƙura na na biyu shine zan share ƙofan ɗakina saboda ai ƙofan ɗakina na riga na share ƙuran da yake cikin ɗaki na fitar da shi ƙofan ɗaki. To don haka shi ma nakan samu tsintsiya da abin kwasan shara, na share wannan ƙuran da yake ƙofan ɗakina. Kaga kenan? Na share sau biyu kenan. Shara na uku da nake yi shine zan share tsakar gidanmu. Filin tsakar gidanmu kenan. Zan ɗauki tsintsiya na share tun daga farko har zuwa ƙarshe. Kusurwa bayan kusurwa, lungu bayan lungu. Duk sai na bi na share ƙuran da ke ciki. Kaga kenan? Na yi shara ta uku. Shara ta huɗu da nake yi shine sai na je ɗakin mamanmu na ce mata "mama ina kwana, an tashi lafiya? Na zo na share miki ƙuran da ke ɗakin ki ne." Ita ma sai na karkaɗe ƙuran da ke kan gadonta, na share ƙuran da ke tiles ɗin ɗakin ta sai na fito da ƙuran ƙofar ɗakin ta. Sai in ɗauko abun shara da kwashe ƙura sai na share ƙofar ɗakin ta. Kaga kenan? Na share ƙura na huɗu kenan. Share ƙura na na biyar da nake yi, sai na je ɗakin babanmu na ce "baba ina kwana, ina gajiya. Ka tashi lafiya? Na zo in share ma ƙuran ɗakin ka ne." Sai shi ma in samu in karkaɗe ƙuran da ke kan gadon shi, tun da ya kwanta. Ya kwanta da ƙafafu kuma kowa ya san ƙafa tana ɗaukar ƙura. Idan na share, sai in je in share ƙuran da ke tiles ɗin sa in fitar da shi zuwa waje. Sai in ƙara zuwa in ɗauko abin ƙwasa shara da tsintsiya sai in share ƙuran da yake ƙofan ɗakin sa. Kaga kenan? Na yi shara ta biyar kenan ko kuma in ce na yi shida kenan. Daga nan sai na ƙara tafiya na tafi kicin ɗin mu. Idan na shiga kicin sai na share duk wani ƙura da ke cikin kicin ɗin nan kama daga kan benci nan da suke ciki da abubuwan da muke ɗora kaya. Duka zan bi na karkade, na share wannan ƙura. Kaga kenan? Na yi shara ta shida kenan. Daga nan in na gama wannan sai in tafi ɗakin auntyna. Sai in je in ce "Aunty Aisha ina kwana?" Idan ta amsa "Lafiya lau." Sai in ce "to na zo in share miki ƙuran ɗaki ne." Sai ta ce "to shin ke nan ba matsala." Sai in shiga ita ma in karkaɗe mata gadon ta, in share ƙuran da ke ɗakin ta, in fito da shi waje. Sai in ƙara zuwa in ɗauko abun kwasan shara da shara sai in share ƙuran ƙofar ɗakin ta. Kaga na yi shara ta bakwai kenan. Daga nan sai in tafi ɗakin yayana. Sai in je in ce "yayana Usman ya kake? Ka tashi lafiya?" Sai ya ce "Lafiya lau." Sai in ce "na zo na share ƙuran ɗakin ka ne." Shi ma sai na bi na karkaɗe gadon sa, na-na karkaɗe gadon shi sai in share ƙuran da ke tiles ɗin ɗakin shi sai in fito da shi waje. Sai in ƙara ɗauko abun shara da kwasan shara, in ƙara share wa. Kaga na yi shara ta takwas. To daga nan fa duk wata shara ta cikin gidanmu na riga da na gama ta. Sai in fita in je masallacin ƙofar gidanmu. Shi ma in ɗauki mukulli na buɗe sai na share masallacin nan. Duk wata ƙura da ke cikin masallacin nan sama da ƙasa sai na karkaɗe ta. Na share, na tabbatar da cewa masallacin nan ya yi kyau. Kaga ke nan, na yi shara ta takwas. Daga nan sai in dawo gida, in yi wanka, in ci abinci sai in tafi ofis. Daga zaran na je ofis, shi ma ina zuwa sai in fara karkaɗe ƙuran da yake kan bencina da nake zama ko kuma in ce desk ɗina da nake zama na aiki sai in karkaɗe shi. Idan na karkade shi sai in kira waɗanda suke sharan ofis in ce "kai ku zo ku share mun ƙuran da ke ofis ɗin nan." Sai su zo su share ƙurar da ke cikin ofis ɗina sai su yi tafiyar su. To wannan shine adadin yanda nake share ƙura da kama daga gida, masallaci.

Me kake yi da ragowar abinci? Eh ni abinda nakeyi da ragowa abinci ya danganta da meye uzurina. Wani lokutan idan naci abinci na ƙoshi ragowa abinci na nakan samu na ɓoye shine saboda idan anjima na dawo na cigaba da cin abinci na. Amma in ya zama na cewa na riga nayi ƙoshin da ba ma na sha'awar wannan abincin to ragowa abinci na nakan ƙira almajiri ne na bashi. Wannan shine yanda nake yi da ragowa abinci na. Ba wai kawai in ajiye ragowar abinci ni na san ba ci zan yi ba kuma in ajiye shi ya lalace. To kaga ai kayi abunda ba kyau kenan. Gwara ka bayar ka samu lada. Wannan shi ne abinda nake yi da duk wani ragowar abinci na haka nake yi da shi.

Wanne wasa kake son yi? Eh gaskiya wasan da nake son yi suna da yawa. Amma dai wasan da na fi so, na fi son wasan ƙwallon ƙafa. Shine wasan da ni nafi so na yi a rayuwana. Kuma na kasance ina son wasan ƙwallon ƙafa ne tun ina yaro ƙarami. Na kam buga ƙwallon ƙafa domin a gidanmu ana sai mun ƙwallon ƙafa tun ina yaro na bugata. Haka zalika ina son kallon wasan ƙwallon ƙafa sosai fiye da yadda mutum yake tunani. Wannan shine wasan da ni na fi so na ga ina yin sa a rayuwa na. Amma fa na sani wasan ƙwallon ƙafa wasa ne mai hatsari. Saboda watarana mun taɓa zuwa filin ƙwallon ƙafa, zamuyi wasan ƙwallo. Wani abokina ya zo ya buge ni. Wallahi da ya buge ni, na sha wahala. To shi matsalar wasan ƙwallon ƙafa. Gaskiya za a iya jima rauni. Za a iya jima raunin ma da duk ba ka yi tunani ba. To wannan dalilin ne ya sa mai gidanmu baya so na da wasan ƙwallon ƙafa. Saboda wasa ne wanda ake iya ji wa mutum rauni. Sai dai ni kuma gashi ina son wasan ƙwallon ƙafa kuma ina son kallon ƙwallon ƙafa. Amma dai na san abu ne wanda gaba in Allah ya yadda zan daina kallon wasan ƙwallon ƙafa. Ma saboda ko a yanzu ni ba buga ƙwallon ƙafa nake ba. Ita ma kallon ƙwallon ƙafa ina sa rai in sha Allahu zan daina. Wasa na biyu da nake son yi shine wasan basketball. Saboda lokacin da aka kai ni makarantar Secondary School GSS Rano, yana ɗaya daga cikin wasan da nake bugawa sosai. Har akwai wani lokaci da aka taɓa zuwa aka ce za a je gasar basketball. Dan haka na kawo ƙaramin hotona za a lilliƙa a ɗauke mu a tafi can wata jaha wasan basketball. A wannan lokaci ban samu na je ba. Gaskiya ni kam waɗannan sune wasanni guda biyu da nake so na ga ina yi sosai. Amma in aka dawo wasan yarinta, irin ace wannan wasa ne na yara da ake yi. To gaskiya ina son wasan langa. Saboda a unguwar mu akwai wani wasa da ake yi, duk wani bahaushe in ka ce mai "wasan langa", ya san me kake nufi. Gaskiya mu kan yi langan nan. A lokacin nan fa muna yin langa ne maza da mata ake zuwa a taru a raba ta. Ai ta wasa tun ƙarfe takwas na safe za a yi wasan nan. Sai rana ta yi za a haƙura a je a ci abinci. Haka in dare ya yi fa ana yin sallar ishafa. Za a fito wasa maza da mata. Za a yi ta wasa, a yi ta wasa, a yi ta wasa. Kai wani lokacin ma fa sai dai iyayenmu su ringa leƙowa irin ƙarfe goma ko sha ɗaya na dare suna cewa, "Ku ba ku da hankali? Ba ku san dare ya yi ba? Amma har yanzu kun zo kuna ta yin wasa. Ku zo ku tafi gida ku je ku kanta mana." Sannan fa shine muke iya ƙyale wannan wasan fa mu tafi. Haka zalika ni mutum ne mai son wasan mai ruruje. Duk wanda yake bahaushe daga ka ce mai wasan mai ruruje, ya san me kake nufi. Mai rurujen nan shi wasa ne wanda in aka zo ana yi, za ka je ne ka rufe idonka, sai ka faɗi wasu kalmomi ka ce, "Mai ruruje, gani nan dai, mai gudu ya gudu. Mara gudu ya tsaya. Gani nan na taho." To idan ka faɗi wannan, kana cewa kai kai ne kake mai ruruje. Idonka yana rufe. Dan haka kowa ya je ya ɓuya. Gaka nan za ka taho. To sai mu ruga da gudu. Kowa ya je ya ɓuya a wannan wasa. Idan kowa ya ɓuya, sai kai kuma ka taho kai ta lalube guri guri. Ka duba wannan lungun, ka duba wannan saƙon, ka duba wannan lungun. Duk wanda ka kama, shi kenan. Shine zai je ya ƙara yowa. Sai mutane kowa ya gudu a je a ɓuya. Dan haka yanzu shi ma ya zama shi zai yo wasan mai ruruje. Haka zalika akwai wani wasa da ake yi muna yara wasan sallar kurame. Wai mu fa ba fa kurame ba ne. Muna jin magana muna magana. To wai amma sai a zo ana yin magana da kurmanci. Kowa zai tuɓe rigar shi. Za ka nannaɗe rigar ka kamar bulala. Saboda idan akayi abin dariya, ka yi dariya, wallahi duka za a yi ma. Sai ka yi kuka. A lokacin wannan wasan in aka zo aka nannaɗe riga, za-za a hau layi, sai liman ya hau gaba. Sai ya ce, "Mm mm mm mm." Wainan shi fa a lalle kurma. Kuma shi ba kurman bane ba fa. Wainan ana sallah ne da kurmanci. Sai ya ringa wasu abubuwa na ban dariya. Idan ka sake dariya ta ƙwace ma, wallahi ka shiga uku. A wannan wasan mai rurujen, za mu bi ka mu ringa dukanka. Ko in ce a wannan wasan sallar kuraman, za mu bi ka mu ringa dukanka. Muna dukanka har sai ka yi kuka. To shi ya sa ma duk wanda ya san rago ne, gaskiya baya son yin wannan wasan. Amma tun da ni ba rago bane, mutum ne mai juriya. Gaskiya na kan jure wasan sallar kurame. Ko da an kama ni ana buguna, gobe sai na sake.

Yaya kake haduwa da abokan ciniki? Eh, yadda nake haduwa da abokan ciniki, ya danganta. Duk lokacin da mutum ya zo guri na ya yi siyayya, to wannan ya zama abokin cinikina. Sai in ce mai to abokin cinikina bani lamban wayanka. Idan ya bani lamban wayansa, to idan ina so mu haɗu muyi ciniki nakan iya kiransa a waya. Wani kuma kadan iya cemai to abokin ciniki na yanzu kazo munyi cikiniki na kasuwa ya za a yi mu ƙara haduwa. Sai may be ya ce mun yi sai dai mu ƙara haduwa a guri kaza. Sai ince to shikenan In sha Allahu duk lokacin da za mu ƙara yin ciniki zan zo wannan guri mu haɗu domin mu ƙara yin ciniki. Wannan shine hanyan da nake bi domin haduwa da abokan cinikina. Kuma an ka ce haduwa da abokan cinikai. Ai ana nufin cewa dole ka tsaya ka san abin da kake domin idan wani ma ya zo wurin ka don kun yi ciniki. Ai ba shi yake nuna cewa gobe zai ƙara dawowa kuyi ciniki ba. Amma kyakkyawar mu'amalan ka da yadda ka mu'amalance sa shi zai sa yaje yana so ya ƙara haduwa da kai domin ku ƙara yin ciniki. Amma mutum ya zo wurin ka zai ma ciniki amma ɗansa na abokin cinikin ka kana ɓabɓata rai. Kana cin cin magani ba ka iya magana ba. Kai kana tunanin ma wannan abokin cinikin naka zai ƙara dawowa wurin ka ce ya zo ku yi ciniki ne? Ai na rantsa ba zai ƙara dawowa ba, ba zai ƙara zuwa wurin ka ce ya zo ku yi ciniki ba. Shi yasa ni kam gaskiya nakan girmama abokin cinikina kuma nakan ce masa abokin cinikina wannan ciniki da ka yi min na ji daɗi na gode. Kuma ina fatan mu ƙara haduwa da kai domin mu ƙara ƙulla cinikayya. Ba wai kawai da ka ka zo kayi min ciniki sau ɗaya ba za mu ƙara haɗuwa mu ƙulla cinikayya ba a'a. Sai in ce mai abokin ciniki na gaskiya ya kamata mu ƙara samun lokaci mu ƙara ƙulla har ƙalla cinikayya. Saboda na ji daɗin wannan ciniki gaskiya da muka yi da kai. Wannan su ne hanyoyin da nake bi domin inganta abokin-- inganta kasuwanci na tsakanina da abokin cinikina. Bawai kawai sabida kazo kayi siyayya a gurina shikenan sai in bak saboda abokin ciniki ai abokin arziki ne. Duk mutumin da yake zuwa wurin ka yai ma ciniki ka kasa kaya ma ya siya. Ai arziki ne. Wani fa in ya ga dama fa ga kayan naka ka kasa fa yana gani. Wallahi ba zai siya ba. Sai ya zo ya wuce ka tafiyar sa wani gurin. Amma duk mutumin da ya zo wurin ka ya yi siyayya, ai ya zama abokin cinikin ka. Kuma dole ka yi ƙoƙari ka ci gaba da haduwa da wannan abokin ciniki domin ka ci gaba da samun kuɗin ciniki. Shi ya sa nake son abokin ciniki sosai yadda ya kamata. Gaskiya ni kam ina son abokin ciniki. Ina so in haɗu da abokin ciniki na ko da ko ba siyayya zai mun ba. Saboda idan yau na hadu da abokin ciniki na zan san me yake da bukata Tafira nake ɗan mai wayo ina. To yan zu abokin ciniki na kwana biyu ba ka zo ba ka yi min ciniki ba. Me ya faru ne? To anan zai fara ba ka amsa. Ai wallahi ban da kuɗi ne, ko kuma wallahi kayan da na siya ne bai ƙare ba. Kaga a nan gurin ka yi dabara ka san halin da abokin cinikin ka yake ciki. Za ka iya amfani da wannan dama domin ka ga ka nemo abin da wannan abokin ciniki naka yake da bukata tun kafin ya zo. To haka nake bi domin haduwa da abokan cinikina ta hanyoyi daban daban. Saboda abokin ciniki ai abokin arziki ne. Duk wanda aka ce wannan abokin ciniki ne fa aboki ne wanda ake so ku rayu tare saboda kowa yana ƙaruwa da kowa. Wannan ne hanyoyin da nake bi domin haduwa da abokan cinikina. Amma hanya mafi kyau da na fi amfani da ita domin haduwa da abokin ciniki na shine duk lokacin da abokin ciniki na ya zo. Idan ya yi siyayya nakan ɗan ƙara mai wannan abin da ya siya. Toh kaga kenan idan yaji dadi kaga ai zai kara dawowa ya karamin ciniki shi fa kasuwanci ɗan wayo ne. Idan wai kawai dan ka haɗu da abokin ciniki kawai za ku yi ciniki ne ya tafi. To ai ba ka ci riba ba. Kai masa abin da wannan abokin cinikin naka in ya tafi zai tattinawa da kai har sai ya ga ya ƙara dawowa wurin ka ya ƙare ma ciniki. Shi yasa mane abokin ciniki na in ya zo guri na yayi ciniki, nakan ƙara mai da wani abu kyauta ba tare da ya siya ba. Saboda ina so ya ƙara dawowa ya yi min ciniki. Saboda ai cinikin nan da shi nake tattarawa domin biyan bukatuna na rayuwa. Da ciniki na fa da nake samu daga wurin abokan cinikai han nake iya siyan hular da nake sawa, na sayi riga, na sayi takalmi. Kai han nakan iya taimakawa wasu 'yan uwana ma duk daga abin da nake samu daga abokan cinikina. Don haka abokin ciniki ai abokin rayuwa ne. Idan ba ka girmama abokin cinikin ka ai ba za ku ringa saduwa da abokin cinikin ka ba. Ni kuma inaso mudinga saduwa da abokin cinikinaso.